Wayarka na cika a jiya? To, to ban sani ba ko dai ajiyan wayarka na cika ko ma'ajin wayarka na cika? Eh ya danganta duk da wani lokaci nakan rage wasu abubuwa waɗanda ba su da muhimmanci, sai in bada dama wajen samun guraren da zan sa wasu abubuwa waɗanda suka fi su muhimmanci. Bana, ban cika barin wayata ma'ajin ya cika har haka ba.